Kana shan magani kullum? Eh, ina shan magani kullum idan buƙatar hakan ta taso. Amma ba ko, ba kullum nake shan magani ba. Ina shan magani kullum idan buƙatar hakan ta taso. Ƙila idan ana rashin lafiya ko kuma gajiya ko kuma wani abu mai kama da haka. Ina shan magani kullum idan buƙatar hakan ta taso. Amma ba ko da yaushe ba kuma ba, ah, kan kowane magani ko cuta ba. Ina shan magani kullum.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh, ƙwarai dagaske ina rubuta kashe kuɗin aiki saboda kashe kuɗin aiki ko kuma rubuta kashe kuɗin aiki akwai muhimmanci sosai a cikinshi ta yanda zaku san abin da kuke kashewa na kuɗin aikinku. To rubuta kuɗin da ake kashewa a wajen aiki yana da matuƙar wato muhimmanci saboda kun san inda kuɗin ku suke tafiya na aiki. Saboda haka ne muke rubuta kashe kuɗin aiki. Ni dai ina rubuta kashe kuɗin aiki.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Yaya kake tafiya zuwa wurare? Yaya kake tafiya zuwa wurare? Inda nake tafiya zuwa wurare shine bayan na shirya dakomai dakomai, na kikkinsa sai in samu abin hawa mashin ko mota ko jirgi sai in tafi wurin. Kuma wurin da zanje ya kasance ah wurin da zan samu natsuwa, wurin da za a yi maraba dani ba za a hantare ni ba ni ma bazan hantarar kowa ba. Yaya kake tafiya zuwa wurare? Wannan shine inda nake tafiya zuwa wurare.

Kana yin harsashi lokacin barci? Kana yin harsashi lokacin barci? A'a, ba na yin harsashi lokacin barci. Ba na yin harsashi lokacin barci. Ba na yin harsashi lokacin barci. Saboda yin harsashi a cikin barci yana takura ma abokan barci, sannan kuma yana, wato ainahin yin saka abokan barci su ƙyamace ka. Ba na yin harsashi lokacin barci. Idan ma mutum yana harsashi lokacin barci a kusa da ni, ina sanin yanda zan yi domin ya daina. Ba na yin harsashi lokacin barci.

Kana son wurare masu hayaniya? Kana son wurare masu hayaniya? Kana son wurare masu hayaniya? A'a, bana son wurare masu hayaniya. Bana son wurare masu hayaniya. Bana son wurare masu hayaniya saboda ina son ya kasance inda nake ba hayaniya sosai. Wurin ya kasance ya yi shiru. Ina son wurin da zan kasance, kasance wuri ne mara hayaniya saboda hayaniya tana, tana takura wa mutum ƙwaƙwalwarshi da sauran al'amurran rayuwa. Bana son wurare masu hayaniya.

Yaya kake jurewa zafi? Yaya kake jurewa zafi? Yaya kake jurewa zafi? Jurewa zafi ya danganta da yanayin, ah, zafin kuma wane irin zafi ne za a jure. Ta iya yiwuwa za a iya jure zafin ko kuma ba za a iya jurewa zafin ba. Ta yanda muke jurewa zafi shine ta hanyar sauƙaƙa shi kawai.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Wace rana kake zuwa kasuwa? Wace rana kake zuwa kasuwa? Akwai ranakun zuwa kasuwa a sati. Akwai ranakun zuwa kasuwa a kowane sati. Akwai ranar Juma'a, ranar Litinin da ranar Asabar da ranar Laraba, sai kuma ranar Alhamis. Wannan sune ranakun da nake zuwa kasuwa a cikin sati.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abin da yake da matuƙar muhimmanci a cikin abokantaka shine riƙon amana, gaskiya da kuma kula da juna. Abin da yafi muhimmanci a cikin abokantaka shine riƙon amana, gaskiya da girmama juna da darajanta juna. Wannan shine abin da nake ganin kamar yafi muhimmanci a cikin abokantaka. Saboda abu, duk abun da yake da matuƙar muhimmanci a cikin abokantaka, zahaga shine ya riƙe abokantakar taki ba a daina yin ta ba. To wannan shine abin da nake ganin a matsayin wanda yafi muhimmanci a cikin abokantaka. Riƙon amana, gaskiya, jajircewa, tsaya ma juna. Wannan shine abin da yafi muhimmanci a cikin abokantaka.

Yaya kake magance koke-koke? Yaya kake magance koke-koke? Yaya kake magance koke-koke? Akwai hanyoyi da yawa wanda muke bi domin magance koke-koke. Akwai hanyoyi da yawa waɗanda nake bi domin magance koke-koke. Ɗaya daga cikin hanyoyin su ne share ma mai kukan hawayen shi domin biya mai buƙatar shi.

Me kake ci a wurin aiki? Me kake ci a wurin aiki? Me kake ci a wurin aiki? Ina cin abinci, shinkafa, taliya, dambu, ɗan wake, tuwo da sauransu. Abubuwan da nake ci a wurin aiki sun haɗa da shinkafa, ɗan wake, tuwo, dambu, taliya, tuwo da sauransu. Wannansu ne jerin abincin da nake ci a wurin aiki.

Kana iya busa tsaki? Kana iya busa tsaki? Kana iya busa tsaki? Ai busa tsaki ba wani abu bane ba. Ko ɗan ƙaramin yaro zai iya yin tsaki. Wannan maganar tsaki ma ita kanta kalmar tsaki, tsaki ce. To saboda haka ina iya busa tsaki. Saboda tsaki ba wani abu bane. Kawai dai ka kaji ance wannan shine yadda ake yin tsaki a Hausance. Wannan shine yadda ake yin tsaki. To kuma yin tsaki ba abu bane mai kyau, indai har ba wani babban laifi aka yi wa mutum ba. Kuma akwai mutanen da bai kamata a yi musu tsaki ba. To ni dai ina iya busa tsaki.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh, ina ƙware da gaske ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Saboda sabunta shirye-shiryen kwamfuta shine zai taimaka ma, kuma ya taimaka ma kwamfutarka wajen kada ta kamu da cutar wadda take kama kwamfutoci. Ƙware da gaske ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta saboda kada kwamfutata ta kamu da cutar tab- virus.

Kuna sa uniform a wurin aiki? Kuna sa yunifom a wurin aiki? Kuna sa yunifom a wurin aiki? Eh ƙwarai dagaske muna sa uniform a wurin aiki. Saboda wurin aikin mu wurare ne na ma'aikata da yawa, to saka uniform shine zai sa wato a gane ma'aikatan mu a ware su a ko'ina. To saboda haka ne muke sa uniform a wurin aiki. Muna da uniform nawa na musamman da muke sawa a wurin aiki.

Kana bada shawara a aiki? Kana bada shawara a aiki? Kana bada shawara a aiki? Kwarai da gaske ina bada shawara a aiki musamman idan an bukaci hakan daga gare ni. Kwarai da gaske ina bada shawara a aiki musamman idan an bukaci hakan daga gare ni. Kwarai kuwa ina bada shawara a aiki musamman idan an bukaci hakan daga gare ni. Saboda bada shawara a wuraren da ba a buƙaci hakan ba kama, ah, ya da girma ne. Kuma idan aka bukaci shawararka ka bada aka yi amfani da ita, aka ga tayi daidai to wannan shi zai tabbatar da muhimmancin ka da amfanin ka. Saboda haka duk lokacin da aka bukaci shawarata a wurin aiki ina bada shawara a wurin aiki.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Akwai abubuwa da yawa waɗanda nake yi idan ina jin damuwa wanda suke yaye min damuwata. Akwai abubuwa da yawa waɗanda nake yi lokacin da nake jin damuwa kuma suna yaye min damuwata. Na farko ni musulmi ne, ina karanta Alqur'ani, ina yin istigfari, ina yin salatun Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wannan sune abubuwa kaɗan daga cikin abubuwan da nake yi waɗanda idan ina cikin damuwa, idan na yi su suna yaye min damuwa.

Kana tafiya kasuwanci? Kana tafiya kasuwanci? Kana tafiya kasuwanci? Eh, ƙwarai dagaci ina tafiya kasuwanci. Tafiya kasuwanci ya danganta. Ina zuwa wurare dayawa domin yin kasuwanci. Ina barin hakkarin mu wani lokacin ma idan ta kama hai'ar bakasan mu in je inyi kasuwanci. Saboda fada da kasuwanci, tafiya wurare daban daban domin yin kasuwanci abu ne mai kyau wanda zai taimaka sosai wajen taimakawa kasuwancin ka da kuma wato ainayin baka ƙwarin kuwa idan ka fita ka ji hakka'yan kasuwa da ma'aikata sosai na sassan duniya. To wannan shi ne zai taimaka ya baka ƙwarin gwiwa wajen yin kasuwanci. Saboda haka ina tafiya domin yin kasuwanci.

Kana iya dafa abinci? Kana iya dafa abinci? Kana iya dafa abinci? Eh, ƙwarai dagaske ina iya dafa abinci sosai ma kuma yayi daɗi. Heka ce wata macen ce ta yi shi. Ƙwari dagaske ina iya dafa abinci sosai. Kuma idan kaci za ka iya cewa wata macce ce ta yi shi wadda ta iya abinci sosai. Kuma musamman ma a makaranta. Ina yin abinci sosai a makaranta. Saboda a makaranta babu wanda zai dafa ma abinci, to ni nake dafa abinci na da kai na a makaranta. Saboda haka ina dafa abinci sosai kuma ina iya dafa abinci.

Yaya kake jin hayaniya? Yaya kake jin hayaniya? Yaya kake jin hayaniya? Eh gaskiya a gurare, wurin da nake babu hayaniya sosai. A guraren da nake babu hayaniya sosai. A yanzu haka amma idan na koma cikin gari saboda akwai yara, akwai injina da ake tayarwa, to akwai hayaniya sosai. Amma a yanzu a inda nake babu hayaniya.

Kana son zama kusa da taga? Kana son zama kusa da taga? Kana son zama kusa da taga? Eh, akwai yanayi wanda yake zuwa wanda zan buƙaci in zauna kusa da taga. Akwai yanayi wanda yake zuwa wanda zan buƙaci zama kusa da taga. Saboda zama kusa da tagan zai iya zama wato zai taimaka malahiyata da ni kai na gaba ɗaya. Saboda haka ina zama kusa da taga. Ina son zama kusa da taga sosai da sosai. Ina son zama kusa da taga ƙwarai da gaske.

Kana duba daftarin kuɗi? Kana duba daftarin kuɗi? Kana duba daftarin kuɗi? Eh, ƙwarai dagaske ina duba daftarin kuɗi. Eh, ƙwarai dagaske ina duba daftarin kuɗi. Ƙwarai dagaske ina duba daftarin kuɗi. Saboda duba daftarin kuɗi shine wato zai baka dama na bibiye abubuwa ko kuma kuɗaɗe waɗanda suka shigo da waɗanda suka fita, da kuɗaɗen da aka kashe, don kuma kuɗaɗen da za a kashe nan gaba. Saboda haka ina duba daftarin kuɗi.

Wa yake kakkafa maka baya? Wa yake kakkafa maka baya? Wa yake kakkafa maka baya? Wato kakkafa baya yana nufin taimako wanda yake taimaka maka a rayuwarka, wajen karatu ne ko wajen gudanar da ayyukanka na yau da kullum. To wanda yake kakkafa mani baya iyali ne, gida, iyaye da ƴan uwa. Wanda su ne wanda suke kakkafa mini baya.